Wane irin takalma ka ke fi so na fi so. To takalma na fi so ne pam ne. Yana son pam wa ka noma. Kos pam ya fi dindi da sa'a. Fini takalma na na fi so. Ina sa pam ɗin yana hawa domin ko takalma ta baki wando da wando fensu ne duk yana hawa. Abun da yasa ne kanji dindi pam in ka sami pam me kyau wanda ya yi hagu. Amina ko kana na ke wa karan kanka baza ka so ba kayi ta sawa kullum. Ni kam na fi son pam to amma pam kala kala ne. To pam dai mekyau wanda kaima a ido kasan cewa wannan bana yara bane. Da kuma crocs. Crocs kuma laushin shi ne yake rude ni kuma shi yana wa manyan, manyan kaya manyan wando. To wada ka sa ya kawo manyan kaya nan da shi na kai sa. Kuma za kaji dindi a ciki manyan kaya ba kadan ba.